To a gani na, faɗin gaskiya shine faɗin abu kamar yanda yake yana nan, yanda ka gan shi haka ba dai baka canza ko abu kaɗan ba. Inda abu baki ne kace baki, in fari ne ka ce fari, in ja ne kace ja, ba dai in fari ba ne kaje ka ce eh launin launin madara shine haka yana nan. Bama a'a, in yana nan fari ka ce fari kar ka canja ko abu kaɗan a ciki, ka fade shi yanda yake nan dai dai haka ne, gaskiya haka ne faɗin gaskiya. Faɗin gaskiya zai iya zafince mutum amma faɗin gaskiya din yafi, da ka tsaya kana kana yin karya ko kana canja abubuwa saboda mutum ya ji daɗi.